Wai, ni ko nake sanya hula ko hulunama? Eh, kuma babu irin wanda bana sakawa. A yanzu dai hats ne zan ce bana saka, amma ina saka beanies, ina saka zanna namu na nan traditional. To da manga ne na jima ban saba dara ma, ni na taɓa yin dara ma kuwa. Kun san akwai wanda ake ce wa dara, wanda za ka ga yawancin kalan shi ja ne haka. Akan samu baƙi ma. Gaskiya bana, iya tuna in na taɓa yin dara. Sannan akwai wanda ake kawo daga ko Oman ne, lokacin da na ke yaro yana min kyau sosai. So su irin wadannan su dara, su damanga, su za-- ana sa su ne da kaftani ko babbar riga. Eh, indai kasa kaftani toh sai ka duba a cikin huluna wanda kalan shi zai dai-dai da. Ko yadin kaftanin ko kalan zaren jikin da akayi, ko kalan zaren da akayi aiki a jikin shi ko duka. Amma in kanaso kayi matching dinshi excellently, toh kasa hulan ka da za' ayi ma in baka da wanda zai zamana kalan yayi matching dana aikin da akayi ajikin rigan da kuma kalan rigan, toh sai ka samu dai a kalla daya yayi matching. Ko dai aikin hulan yayi matching da aikin ko kuma yayi matching da kalan yadi. Wannan kenan. Wannan shi ne asalin yanda ya kamata mutum ya dunga sakawa. Toh yanzu damanga kam tab damanga ni na manta yaushe rabona da sa damanga. It's been ages. Ba zan iya tuno yaushe na sa damanga ba, ya jima sosai. Wallahi ba zan iya tunawa ba. To kuma ina jin dadama a lokacin zanna yafi min kyau. To shi kuma zanna yadin fi yafi tsada. To sai daga baya na gane ashe shima damangan kuwa akwai masu tsada. Na ce "Oh! Duniya da faɗi take." Wannan damangan da nake ganin shi laga laga haka kawai ina gani kamar ɗin kin zare ne shi kenan. Ba wani wahala, ba wasu kaloli da yawa haka kawai za ka tashi. Wai shima akwai mai tsada. Na yi mamaki. Toh duk gaskiya a baya na sassaka su, amma yanzu dai, ahhh, yanzu zannane kaɗai nake da su. Ina da waɗannan kala huɗu zuwa biyar. Akwai wani mai blue blue fari fari a jiki. Akwai mai milk milk da light green a jiki. Akwai mai blue da black. Akwai brown, dark brown da ash a jiki. Eh, wayan nan kenan. To wayan nan ina saka su. Ina da duk, duk wayan nan kamar yadda kuka ji ina gaya muku kalolin su nan. To haka ina da kayan da suke matching da su. Eeee, wannan kenan. To sannan, ahhh, yanzu ina ganin at some point ya kamata in samu daran nan na jarraba. To dai yake gashi na yana da ɗanyawa haka. Ahhh, samun hulan da zai fitting kai na gaskiya sai nasa in yi custom made. In ba haka ba duk hulan da zan saya za su min kaɗan ne. Saboda kaina na da dan girma haka saboda akwai gashi akai. Eh, to amma ina ganin dai at some point zan saboda ai daran ma suna da kyau ai. Akwai masu kyau acikin su sosai. To ka ga ya kamata na jarraba shi, ai shima. Yanzu ina da wani kaya wanda mai aikin yaje ya min shirme. Yayi irin kalan zaren da nace a saka yayi aikin akan farin riga ne, farin kaftani ne. Sai yaje ya saka min wani milk da wani ash ash. Kalan dai da bani da hulan shi. Saboda haka ina ji ina gani na ajiye kaftanin bana sakawa. Saboda to in na saka babu hulan da zai tafi da shi. To sai shi ma tailor ana shi bangaren ya, ya, ya ɓata min rai. Ya je dama rigan irin me collar ɗinnan ne. Round collar haka. Ya je na tura mashi ga asalin measurement ɗin wuya na ya je ya ƙara abin ya yiwa. Ba kyan gani, ba zai saku ba. To shi yasa yanzu gashi ina ajiye da kayan ni ban saka ba, ni ban bayar ba. To dama ina tunani ko za a iya rage min wuyan ne? To in wuyan zai ragu, to ka ga zan iya sa shi ko.

To da yake, ah, shi tsintsiya ya danganta da irin inda za ka share. Za ka iya zaɓan irin tsintsiyar da za ka yi amfani da shi. Ma'ana, idan wajen da za ka share me ɗan laushi, laushi ne da gashi, gashi kamar kafet haka, to ka ga kana bukatan. Wato, dai a taƙaice, abunda za ka share shi ne yake determine, shi ne yake tabbatar da wane irin tsintsiya za kai amfani da shi. Yanzu misali irin kafet, ka ga me laushi da gashi gashi, to shi in za ka share sai dai da tsintsiyan kwakwa. Saboda tsintsiyan kwakwa yana da tauri, yana da taurin da wannan gashi gashin jikin kafet ba zai dinga riƙe shi ba kuma zai dinga tono duk wani datti yana sharewa. Eh, tabbas duk wani kafet na zamane, na sallah ne, na me duk da irin wannan. Na kwalliyan ɗaki ne ko falo, tsintsiyan kwakwa shi ne zai share shi tas yanda ya kamata. To haka kuma idan inda za a share me tauri ne kamar flo ne ƙasa ko kuma tiles ne, to nan ma, nan kuma tsintsinloshi ne zai aiki. Saboda haka abu me loshi laushi yana sharo duk wani ƙura. Kuma ka ga dama inda akwai tiles kaɗai ko flo kaɗai, to ƙura ne kawai zai dinga hawa. Ba wani abun da in ya hau zai maƙale a jiki. Saboda haka, tsintsiyan laushi mutum yike bukata. Shi ne zai sharo ƙuran sosai da duk wani abu. Indai ba abun da ya maƙale a jikin ƙasan, a jikin flo ɗin ko tile ko tiles to tabbas tsintsiyan laushi shi ne zai ainihin, ah, share. Wannan ke nan. To haka in ka fito inda akwai ƙasa ma, to inda akwai ƙasa gaskiya ka ga da yake na ɗan laushi, laushi sannan akwai su abubuwan da zasu iya mammaƙale wa ƙasa, tsintsiyan kwakwa shi ne da irin shi. Eh, tsintsiyan kwakwa shi ne zai share shi tas. Saboda ha irin su, ah, eh, irin su ƴaƴan itatuwa sun zube a ƙasa kamar yaren ƴaƴan nim ɗinnan, ƴaƴan dalbejiya. A'a, ɓawon mongoro, a'a, ƙwallon mongoro. To ka ga wannan tsintsiyan laushi ba zai iya share su ba. Eh, saboda haka tsintsiyan kwakwa shi ne maganin su. Saboda tun idan yaro ne ke ganin haka. Eh, akwai wata me aiki a gidan mu zan gaya. Amma ita kuma a kan flo, although flo ɗin ba ayi tile ba gaskiya amma siminti ne sai in gata na amfani da tsintsiyan kwakwa ita kuma. To na san abun da yasa saboda ƴaƴan nim ne da sauran su, ƴaƴan jikin bishiyoyi da suke zubowa suna bukatan wannan. To amma indai, ah, ƙasa ne me tauri irin su tiles kamar yanda na faɗa abaya, to wannan za ka iya asalin wato ainihin amfani da shi. Shi me laushi kenan tsintsiyan laushi. To amma dai, so babu dama kace akwai guda ɗaya shi zai yi sabin duka kowanne da kowanne. A'a, kowanne akwai yanda ake amfani da shi. So ka ga kenan ina amfani da duka tsintsin ina amfani da na kwakwa, ina amfani da na laushi. Sannan akwai kuma irin wanda yike cire irin su yana yana ɗinnan a jikin ceiling ko bango. Wani zaka ganshi wani yana da roba me tsayi a ƙarshen dungun. Za ka ga wani abu me kamar gashi gashi. To wannan abun ana share inda akwai su ƙuraƙurane a jikin window ko yana yana ko abun nan. Datti datti haka dai wanda tsintsiya ba zai iya aiki a wajen ba kuma ba zai iya share wa da kyau. Saboda ƙuran da yake wajen. Eh, wannan ke nan. To haka banɗaki, banɗaki kuma in zan wanke shi, shi kuma tun da ka ga datti na ke so ya fita, shi da tsintsiyan kwakwa nake. Abu mamaki ko ga shi tiles ne ya ƙasa. To amma dai yake dattine za a wanke. Ka ga shi tsintsiyan laushi bashi da ƙarfi. So tsintsiyan kwakwa da shi nake wanke acikin filin toilet na ƙasa. Yana fitar da shi tas. Eh, ka ga anan na laushi bazai ba. In ka ci zakasa na laushi yana.

Wai wai to, ai yanda nake son tsaftataccen iskan nan musamman yanzu da yanayi ya juya muna yanayin hunturu. Duk da dai mu saboda halin ko in kula da rashin ci gaba ya samu lokacin hunturu ya zo to lokaci ne na yin ƙura futu futu. Zaka ga mutane suna futu futu, kaga gashinsu ya zama fari ba tare da mutum ya tsufa ba. Ƙura ne kawai. To in ban da wannan, shine kaɗai matsala ɗaya da zai sa bazan so, eh ya zama na taga na buɗe sosai amma duk da haka fa taga na buɗe yake ko da yaushe. Saboda ni mutum ne mai son iska sannan mutum ne mai jin zafi, mutum ne mai saurin yin zufa. Saboda haka iska a ko'ina tsaftatacce abokin tafiya na ne. Saboda, ai iska tsaftatacce ai ba ƙaramin magani ba ne ma ma wa kwakwalwar mutum. Ace iskan nan yana kaɗawa kana shaƙan shi musamman ace tsaftatacce ne. Eh wanda babu abubuwa masu cutarwa ace misali babu wani hayaki, a babu hari, a babu maganin feshe feshe da ake, a fen fentiti da ake fesa da sauransu dai. To indai ba wannan to akwai wannan ɗin ma nakan buɗe balle kuma ace ba wannan ace komai ya daidaita. Haba ai ba a magana ai. Saboda haka ina son barin taga a buɗe sosai ma kuwa. Saboda ina son wannan iskan. Dan jiya na shiga na, eh sosai ma. Yanzu duk da ana hunturu ma, ainihin ina wato buɗe taga ma haka. To ina haka kuma ace an koma kamar lokacin sanyi, a lokacin ruwa kai lokacin damina. Kasan lokacin damina akwai iskan da ake zakaji shi sanyi. An yi ruwa ne ba lokacin sanyi ba amma saboda yanayin zakaji gari yayi sanyi wasu har sai sun sa rigar sanyi ma. Akwai wanda muke tare da shi har rigar sanyi na ga sakawa abun ya bani mamaki. To akwai sanyi kan to amma yana gani irin wannan sanyin ba irin mai cutarwa ba ne ko da yake shi mai yawan jin sanyi ne gaskiya. Shi ya sa nake zaton yake sa rigar sanyi. Ba ma na nake zaton ba tabbas mai jin sanyi ne shi yana tsoron sanyi gaskiya. Da zarar anyi ruwa fa zakaga ya ɗauko wani jakit ya saka ya rufu sosai wai shi yana jin sanyi. To ni kuma wannan sanyin daɗin shi nake ji. Eh kai hatta kai ga mani ina wanka a ruwa ƙarshen tama ke nan. Ina wanka a ruwa. Indai za'a yi ruwa to yanzu ne ma dai da na matso na canza gida. Inda nake yanzu wannan bani kaɗai ba ne kuma tun da mutum ya girma akwai matan aure da sauransu. Mutum bazai tube ba yazo ya yi wanka haka. Amma gida na na da kafin na zo nan, a wanka nake sosai indai za'a yi ruwa. Wani lokaci har dama sabulu nake saka wa na wanke jikina nayi wanka pes pes sosai na dawo. Ai naji dadin ina jin daɗin wannan. To balle kuma uwa uwa lokacin zafi. Kaga babu lokacin da kake buƙatan buɗe taga kamar wannan lokacin. Lokacin zafi. Eh. To sai dai kuma mutum zai a hankali saboda sauro kuma akwai su a wannan lokacin. Saboda haka tagan ka sai ya zama na akwai raga raga a jiki. Raga ragan ma ƙanana irin wanda sauro bazai iya shig irin dai wanda dai muke da su ɗin ke nan. To ya kamata ya zama na irin wa'yannan ne. In zai yi ma ƙara motse shi saboda saurannan ba ƙaramin ba ƙananan matsala ba ne. Sauro babban matsala ne sosai. Eh. Wannan kenan nan. So, a ina son buɗe taga ko da wane lokaci. Da sanyi yanda muke ciki yanzu ina buɗewa. Da zafi ina buɗewa. Da ruwa ina buɗewa. Da damina ke nan. To damina akwai lokacin da nake kullewa idan ya zama na iska yana huro ruwan yana shigo man cikin ɗaki to ka ga nan dole na rufe windor. Amma idan ba haka ba kam haba yanda nake son sanyin nan ai sake tagan nake yi kawai. So yanzu gashi mun tunkari shiga lokacin zafi. Musamman da yake wannan kwanakin da akai ana sanyin nan za, a iya kirga su gaba ɗaya gaba ɗaya kuma wai lokacin sanyi ne a.

Wannan tambayar sai na ji kam musamman anyi shi saboda ni. Tab. Ai, ni da yake na zama abunda da kalman Ingilishi ake cewa hypochondriac. To da Hausa dai bana jin akwai kalman kai tsaye da zai fassara shi amma dai sai dai mutum ya yi bayani yanda ma'anan zai fito. Wato hypochondriac shine wanda yana da damuwa matuƙa, yana kula sosai akan abun da ya shafi lafiyan shi. Kai har tana kai ga wani lokaci yana wasu tunani tunani na rashin, yanda rashin lafiya zai iya kama shi ko da ba shi da wannan larurar fa'a lokacin. Amma saboda yawan wannan tunanin sai ya dinga jin ma kai to ko matsala kaza ya same ni ko matsala kaza ya same ni haka zai ta tunani. To, ah, ni saboda kamar yanda na ce ina da wannan abun nan ɗin amma, eh ina tafiya a ƙasa yawanci a ƙafa nake tafiya gaskiya. A ƙasa. In ka ga na hau abun hawa to lokaci ne ya ƙure ko kuma ana nema na cikin gaggawa. To shine zan hau abin hawa, sai kuma in da rana ne misali. Da rana ma experience ya nuna mun cewa ba, a tafiya da rana, da ina ji wani yana yawan faɗa cewa inah ba'a shiga rana kaza-kaza me ni ina ganin kaman ha'ah, to wannan yana tsoron wani abu ne? Rannan kawai sai na gwada shiga rana na yi tafiya daga gida zuwa kasuwa tafiyar awa ɗaya. Ai ina tunawa ranan nan da na je na dawo na ji kai na ya min wani irin ciwon da ban ma saba jin irin wannan ciwon kan ba na ce okay ashe shi yasa wannan yake maganan ba a tafiya? Na ce na'am na fahimta. Tun daga ranan ban ƙara zuwa da rana ba. Ban ƙara yin wani dogon tafiya da rana ba amma yamma nayi ƙarfe huɗu da rabi to zan yi ta tafiya har shida. Sannan sai da safe kuma. Da safe ma ina iya yin wannan tafiyan tun da rana ba ta gama buɗewa ba misali wuraren tara goma sha ɗaya haka. Nan ma ina irin wannan tafiyan amma dai na fi yin na yamman gaskiya. Eh. Al'amarin da ya sa ma na samu daman da zan sayi mota amma ban saya ba ko mashin duk ban saya ba saboda bana so na lalace da hawa abun hawa. Saboda in kana da abun hawa zai saka ka dinga jin to ai ya kamata ka hau kaje waje kaza kaje waje kaza da sauransu. Eh. Amma ƙafa kamar yanda malam Bahaushe yake cewa sayyada ta. To sai ya data nake hawa. In je duk inda zan je kuma dama gashi garin ba wani babban gari bane. Ba shi da wani faɗi sosai. So, eh wannan ke nan. To bayan haka kuma, ah, a gida ina motsa jiki musamman akwai wanda ya shafi tsugunnawa da tashi tsugunnawa da tashi wanda ake cewa squatting. Ina yin wannan. To in wannan ya haɗu da tafiya, haba! Zaka ji jikinka ya ware. Zaka ji lafiya sosai a jikinka kuma yana tafiya da kyau. Eh. So gaskiya ni a ƙafa nake tafiyana kuma bana son hakan ya canza ko nan da shekara nawa Allah ya tsaga min zan yi rayuwa ina so na ci gaba da yin haka har zuwa ƙarshen rayuwana. Bana so ya zamana wai akwai lokacin da na lalace, ko na zama mai rauni, ta yanda na gaza bazan iya yin tafiya ba, bana fatan Allah ya nuna mun wannan ranan. Ko da yake akwai kakata wanda nasan duk inda za ta je a ƙafa take zuwa. Kuma yanzu shekarunta kam kaga maganan saba'in da wani abu ne. So kaga kuma gashi ita mace ce amma duk inda za ta je a ƙafa take zuwa. Lafiyarta ƙalau garau take. To ina gani yanzu ina rabin shekarunta. Kagani? So sayyadata ɗin nan ita zan ci gaba da lallabawa. Ina tafiya a kanta. Ina ƙara mata ƙarfi. Ina ƙarawa kai na stamina. Kai hatta testosterone ma. Tunda ni namiji ne tafiya yana kankaro shi yana kawo ma shi. Saboda ai duk inda ya zama na akwai ƙona kitse da suga da me me. To shi kuma testosterone zai samu daman bayyana shi ne sinadarin ɗa namiji ko? To akwai abubuwan da suke hana shi yawan zuwa a jikin mutum. Daga ciki akwai, ah, rashin motsa jiki ko yawaitan suga a jikin mutum ko kitse da sauransu. Ko cin wani abincin da bai dace ba. Abincin da yake zama suga. Kaga wannan ba abu ne da ya kamata mutum ya saki jiki, ya zamana yana ta amfani da shi.

To lalle fa. Lokacin hutu gaskiya hanyoyin shaƙatawan da yawa. Amma dai da yake mutum ya zama mai horon kai wanda baya biye wa son rai da sauransu to bazai yiwu wai dan mutum yana hutu shikenan ya zamana ya saki ranshi yana yin komai ba. Saboda ita rai sai da linzami sai ana ɗaure ta. Yauwa in mutum ya ɗauka wai tun da lokaci ne na hutu zai yi duk abun da ya ga dama to lalle zai gane yayi kuskure babba. Saboda yanda aka halicci jikin mutum to an yi shine akan tsarin ya lizimci yin wasu abubuwa wanda ko da ba a faɗe su a ilimance ba a yanda Allah ya tsara cikin hikiman shi. Haka abubuwan suke. Yanzu misali, eh kakannimu na can baya shekara dubbai da suka wuce. A yanda suke rayuwa ai ya sha banban damu yanzu sosai. Al'amarin da ya sa wasu cututtuka su ka ɓullowa a wannan zamanin nan. Saboda su mutanen wancan zamanin mutane ne masu kuzari suna cikin tafiyar ƙafa a ko da yaushe. Suna motsa jiki, suna aikin ƙarfi da sauransu. Eh to dai yin wannan abun da kuma irin abincin da suke ci babu abincin babu processed abubuwa. Ga shi babu su wane suga lokacin farin suga processed sugar. Babu irin waɗannan abincin da zasu sa blood sugar ɗin mutum ya tashi. To ka ga wannan ya haɗu da diet mai kyau da motsa jiki to ka ga lafiya zai wanzu kenan. Amma mu yanzu wasu suna ganin shaƙatawa lokacin hutu ya haɗa har da ka saki jikinka ka yi duk abun da ka ga dama. Ka ci duk abun da ka ga dama. Ka ɓata wasu awowi da dare ba kai baci da wuri ba da sauransu. Da rashin amfani da lokaci abun da zai tseratar da kai a ranan gobe. Kai kafin ranan gobe ma a rayuwan barzakh. Eh to bai kamata wai don mutum yana hutu kan yana shaƙatawa hutu ya saki ranshi ba. Mu mutane ne masu ah jajircewa akan rashin biye wa son rai da sauransu saboda biye wa son rai zai kai mutum ga halaka a kowane bangare kuwa. Yanzu misali, a tambayan da kuke yi na tun da mutum yana ganin shaƙatawa ne lokacin hutu akwai wayanda su idan ƙarshen sati eh idan sati idan hutu ya zo za ka ga suna shan giya suna ganin ai yanzu za suyi shine ɗan wasu lokuta daga nan shikenan ƙarshen ta ma sai bayan wani wata zasu ƙare sha. To ka ga shi jikin ɗa'a din yanda Allah ya halicce shi eh yanda giya yake babu batun wai a don ka yi wata ba ka sha ba in ka sha bazai cutar da kai ba. Kullum ma bincike yana gano cewa shi fa giya mutum yana sha to yana soya wato cells in ƙwaƙwalwan shi. Al'amrin da ya sa ma za ka ga hatta wayanda suke shan giya in mace tana da ciki an hana ta sha saboda kai tsaye yana kashe ƙwaƙwalwan yaron. To ka gani? To akwai wanda shi yana ganin tun da ai shaƙatawa ne na hutu zai iya yin haka kawai. Ka gani? Wani kuma zai je ya ta biye biyen mata na ma. Ya nemi wancan ya nemi wancan da sauransu tun da yana ganin shaƙatawa ne eh ya saki rai. Kuma dama in mutum ya saki rai ai irin abubuwan da zai dinga yake nan. Za ka ɗan zama wani wani shagga shagga haka. Za ka fita daga tsarin mutane. Saboda mutane da yawa suna dawowa kamar dabbobi ne. Eh wani kuma irin abincin da yake ci zai canza zai yi ta cin carbohydrates da sauransu. Yana ganin ai a lokacin hutu ne kawai sau nawa mutum zai a watanni da sauransu. Shi kuma jiki ka ga baya mantawa duk da dai ma Allah ya sa jiki wato halitta ne me me ƙwazo wajen gyara a ƙwayoyin halittu da suke cikinshi. Amma da ba don haka ba irin rayuwan da ake a zamaninmu na yanzu ai abubuwan ba a cewa komai. So ni gaskiya shaƙatawa a lokacin hutu tamkar ba lokacin hutu bane kawai dai sai dai zamana. Wuraren da nake zuwa sun ƙaru. Eh yawon buɗe ido da sauransu. Akwai wannan kam amma batun wai na saki linzami na ci wannan na ci wancan na sha wannan na ci wancan a wannan kam bazan taɓa yin wannan rashin lissafin ba.

Ok mu nan ba mu ma cika mai da hankali akan irin wainnan abubuwan ba saboda koma baya a bangaren ilimi da sha'awan sanin halittan ɗan adam da bayanai da suke ciki wanda akwai ilimi da hikima na Ubangiji a ciki sosai. Amma dai ni na san kalan nawa launin idon irin dai na mafi yawancin Afrikawa ne. Ehhh brown brown baki baki, e ruwan ƙasa ruwan ƙasa baki baki haka yake. Amma shi Allah da yake mai iko ne akan komai ba yan da baya yi kamar yadda ya halicci Annabi Adam ba uwa ba uba, ya halicci Hauwa ba uwa ba uba, ya halicci Annabi Isa shi kuma ba uba. To ba yan da baya to a cikin Afirkawan ma akan samu wanda kalan idonsu yana yin irin na ehh jinsin turawa fararen mutane. Don ni da idona ma na taɓa ganin wata abun da ma ya sa ma ban manta da ita ba kenan. Kalan idonta sai irin na turawan Yamma shuɗi wanda su ne yawanci kusan su kaɗai suke da irin wannan kalan idanu. Mu Afirkawa yawancin mu baki ne da ruwan ƙasa ruwan ƙasa to amma ita wannan yarinyar nata kalan launin idon shuɗi ne wanda wannan al'adanci a ɗabi'ance mun fi sanin shi ana samun shi ne a cikin mutanen Turai. Eh to wannan duk lamari ne na Ubangiji kamar yanda wani kuma akwai wanda ma shi ka ga shi ma kala ne irin wanda ake samu a mutanen Turai kore koren launi. To nan ma an sassamu akwai wasu da suke zama models a dalilin irin wannan banbancin da ake samu abun da aka saba na al'ada. Saboda baƙaƙen mutane su brown ne ruwan ƙasa ne da baki aka sani. To sai ya zama na kuma Allah saboda ya nuna Allahntakansa sai ya ga mutum baki amma kuma da kalan ido launin ido kore wanda a fararen mutane aka sani. Eh wannan ke nan kuma yawancin wanda nake tare da su da yan uwana na dangi haka kusan duk kalan idanu namu ɗaya ne baki baki ruwan ƙasa ruwan ƙasa haka ake yawanci. Kamar yadda kalan gashi ma yawanci baki ne baki baki ne zuwa ruwan ƙasa ruwan ƙasa. E ba yan da ba a samu kamar ni yanzu ba baki bane huluk ruwan ƙasa ruwan ƙasa ne. Don ahh hatta irin gashin da yake jikin yake kan gashin baki akwai wanda kalanshi ba baki bane. Shi kam ƙararren mutum zai gani ya banbanta da sauran baƙin gashin da yake wajen. Shi za ka ganshi ruwan ƙasa ruwan ƙasa ne ruwan ƙasa ruwan ƙasa yana nema kuma ya zama blonde blonde haka amma dai ya fi kama da ruwan ƙasa. Ana ganin shi yayi daban haka. To su kuma fararen mutane su kusa acikinsu duk akwai kalan akwai launin idon da ake da su a duniya. Tun da su dama su ne Allah ya keɓe su da irin wannan kaloli na ido ɗin ka ga mutum kalan idonshi kaman ba na mutum ba. Wasu anan mu suna cewa wai za ka ji suna kwatanta wai mutum yana da mutum yana da ido kalanshi kamar na mage saboda mu ba mu saba gani anan ba. To su sun haɗa da wanda aka sani da wanda ma mu anan ba mu san shi ba. Shi ne launin shuɗi da kore. Eh to kamar yadda na faɗa shi Allah don ya nuna shi ne mai iko akan komai sai ya zama na a cikin wasu mutanen da ba a saba ganin wani launin kala ba sai ka ga an samu. E yanzu akwai wani da ya shahara kwanaki wani yaro ne ma ko yara ne su biyu na ɗan manta aka ɗauki hotonsu. Hoton yayi ta ok macece na tuna macece a Pakistan ne ina ji. To ka ga su kuma brown mutane ne. Su ba farare ba ne ba baƙaƙe ba brown ne. To amma suma kalan gashi kalan launin kalan idonsu irin na mu ne to amma akwai wata yarinya da aka samu ita nata sai ya zama na shuɗi sai ta zama na nata yayi kama da na mutanen Yamma aka yi ta ɗaukan ta hoto ta shahara lokacin.